Gaskiya, ni kayan ɗakin da na fi aiki da shi shine turmi. Don ya fi daka mun kayan da kamar su magi, su barkono busasshen nan shi zai fi aiki. Shine yake fin amfana ta ɓangaren ɗakin busasshen kaya, su citta da suka bushe, su barkono busashe ko ɗanyar kayan gwari ma ina iya dakawa da turmi. Na turancin nan kuma da ake niƙa abu dashi gaskiya yana mun amfani, yana taimaki na don yana sauri. Yana ta ɓangaren sauri kan wancan ya fi mun, na wuta kuma yana ƙoƙari. Wancan ma yana iya yi amma ka ga ba komai ba ne kayan ɗaki kamar turmi na iya maka da wuri zakaji. Za ka jima, zaka gaji kuma kana yi. Amma ni gaskiya turmi na mun aikin da nake so.

Yana yin bikin ranar haihuwa gaskiya abun murna ne kuma abu ne ana shirya shi sosai. Ana zuwan ikilisiya a je a gode ma Allah, a kai yaro a yi sunarwa kuma ana sanarwa ma mutanen anguwa da 'yan ikilisiya a sanar ma mutane su samu su zo bikin, su zo su ci, su sha, su taya, suyi murna dun gaskiya haihuwa ba abin da za a ce ba, raya murnan shi ba. Ana kawo 'yan kiɗa, ana dafa su abinci, mutane suna ci, suna sha, naka kayan sha, su abinci, a yi dafe-dafe, a sha wanka. Biki ne ba ƙaramin biki ba ne kuma mutane suna zuwa sosai. Mutane suna zuwa ana samun jama'a gaskiya kuma ana raba abinci ma mutane.

To! Ina cajin wayana da wuta kuma ina caji shi da kayan da bature suka yi. In ka caja sai ka haɗa shi da waya kana yi in ba wuta. In kuma ba wuta in anyi rashi wuta sosai ina kaishi gidan chaji na gama cajin shi da caja na sai in biya su kuɗi in anso shi da yamma ba wuta. Amma kuma gaskiya caji na in har akwai wuta a gida nake yi da caja na bana kai shi waje. Ni ba mai cika kayi waya gidan caji ba sai in anyi rashin wuta kwana ɗaya, biyu, uku sai in kai. Tunda ina da abun da inasa shi a wuta zan yi aikin caji da shi kwana kusan biyu zan yi amfani da waya na kafin in ƙara tunanin caji. Amma gaskiya nikan cajin wuta nake cika yi.

To dai ba da shawara a wurin aiki kan gaskiya? Eh ina iya ba da shawara. In abu ne da zai sa wurin aikina ya ci nasara mu ci gaba mu samu ƙaruwa gaskiya nikan na ba da shawari. Ni ba mai ganin abu yana ɓacewa ba in yi shiru. In har abu naga yana ɓacewa ina kirance a wane a yi kaza a yi haka a yi bi haka. Imma mutum ne ma yake neman shawari a hannu na ina dagewa in bada shawara. Amma indai taɓangaren cin gaba ne indai taɓangaren a samu cin nasara sosai a wurin aiki ne gaskiya ina bada shawarin ce to wane wane mu yi haka mu bi wannan hanya mu gwada mu ga ko zamu samu cin nasara ko zamu ci samun cin gaba. To wannan kam ƙaramin aiki na ne ba ma mutum shawara koda ba wurin aiki ba ma koda ba taɓangarin aiki ba ko taɓangarin rayuwa ma ina iya imba ma mutum shawara. In har naga abun da yana yi da baya dacewa ina ce ga shi wane mu a yi haka mu dakatar da haka mu ga ko za'a samu cin nasara.

To dai, taɓon a wurin aiki gaskiya niman hutu ba abu ne mai zuwa da sauƙi ba amma mm, man da ta ɗauke mun aiki tana da sauƙin kai. Abu ne in kana niman hutun ka na, ka gaji sosai ko jikin ka na ɗan baka wahala sabin yana yin nauyin, aiki a wurin aiki. In ka mata magana ka same ta ce, ka mata bayani ga yanda jikin ka yake fa ga yan, gaskiya tana saurari tana bamu hutu sosai. Kamanni kam ma in ban ji daɗin jiki ba ko na ji nauyin gajiyan aikin da nayi, na iya kirata in ce mata wani fa gaskiya bana, bana iya fito wa aiki fa. Washe gari in akwai za a taimake ni. Ba ta damuwa ma, ba ta damuwa. Za ta ce to ka huta, ka huta. Wani inda nayi aiki kafin na samu wurin sabuwar aiki na nan ne dai. Kai samun izinin hutu na da ɗan wahala, gaskiya amma wanda ina aiki da ita yanzu kan tana da sauƙin kai tana iya bamu hutu.

Gaskiya biki-biki na nan kala-kala. Akwai bikin na sunar yaro, akwai bikin haifuwa, akwai bikin aure, akwai bikin karuwan shekara. Amma duk wanda na fi so a duk hakan bikin nan shine bikin aure da bikin girbin kaka.

To wanka kan gaskiya wanka abu ne mutum ya kamata yana yi ko wanda rana ko a yaushe. Ina wanka da safe kafin in fita aiki in na dawo daga aiki na ɗebo gajiyan aiki ina zuwa inyi wankan rana in samu in huta in kwanta in huta gajiyan aiki da nayi kuma in na zo da dare lokacin da zan bacci, baya na riga na tashi na, na haɗa abincin da zai ciyar da, da ladaji. Ina wankan dare don in samu in kwanta, in huta, inyi barcin dare mai kyau in samu lafiyar jiki gaskiya. Son uku nake wanka a rana. Wata rana kuma in gajiyan ya min yawa, sanda din yi wankan safe in ban dawo da rana da wuri ba, zan yi wankan dare. Shine haka wanka na, kusan biyu a rana ko wata rana son uku.

To aiki na kan gaskiya na ɗi-- ina yi-- na, na tashi washe gari, na tashi da safe da asuba, ina wanke kwanuka, ina gyara gado, sai wanke kwanuka, sai in yi shara cikin ɗaki. Duk randa nake da aikin ranan kam sai mu shirya in tafi aikin, yin aikin na da zan zo dafa abinci. In randa kuma na samu na tashi da asusuba sai in ɗan share, gyara gadon, share ɗaki, wanke kwanuka, in dafa abincin da zan ci kafin in je wurin aiki. In randa kuma ban tashi da wuri ba, na makara sai in share ɗaki, in gyara gadon, in wanke kwanuka sai in wuce wurin aiki. In na dawo sai in zo in dafa abinci, in ranan sati ne kuma sai in, ina ɗan makara nayi su dauraya dukka da su dauraya.

Gaskiya kam, ina son kallo amma lokaci ne bana iya samuwa. Wata rana zai iya faɗowa na dawo daga wurin aiki na ɗibo gajiya, zan zo in huta. Wata ranar ɗin kuma zan dawo in yi aiki, in shiga dafa abincin da zan ci. So gajiyar ya zo ya shiga jikina, sai in zo in kwanta. Sai in na iya na samu ran da na huta mai kyau, irin ranar sati haka na samu hutu shine ina iya in fita in kalla faɗuwar rana. Gaskiya yanayin wuri yana kyau. Gajimaren saman nan yana kyan gani. Rana na faɗuwa yana sa wuri yana kyau. Duhu-duhu ɗin, za kaga ko'ina zai ɗan kyau. Yana nuna yanayin yini, yamma yana kyau amma bana samun lokacin in zauna in ta kallo, faɗuwar rana. Shine gaskiyan.

Ah amfani da waya ai, ba kirki, bai da kirki ai, bai da kirki. Ina amfani da waya daga safe zuwa yamma sai in zanyi bacci ne nake ajiyar wayana. Idan na je wurin aiki ma shine na samu ina ɗan ya dakata da aiki da amfanin waya. Amma waya kam in har ba abun da nake yi wayana kawai minti minti tana hanuna ne. Kuma idan ina dafa abinci idan na dawo ina aikin gida ina iya dakatar da wayana. Amma idan lokacin hutuna yazo gaskiya ina amfana da wayana. Ina amfani da shi ta ɓangaren shan kiɗa, ina amfani da shi ta wurin buga kayan wasa, ina amfani da shi kuma ta kallo, ina amfani dashi kuma ta yin Whatsapp dasu hau yanar gizo duka gaskiya shiyasa kullum ina riƙe da, wayana yana hannuna.

To a sati ina zuwa kasuwa sau biyu ko sau ɗaya kuma na kuɗi na jiran kuɗi yazo da yawa ne na ya zo a ƙarshen wata. In je in yi siyayya abun da nake buƙatar shi. Amma kuma ina ƙirin kasuwanci, cin kasuwancin da suke cikin anguwa ka siyi irin ƙananan kayayyaki. Wancan kusan kullum ko wani rana ina, ina zuwa yin wayan cin kasuwa. In ɗan nema kayan gwari, nima su maggi, in nemi su mai da manja. Duka ina jin ɗan zaga in karɓa abubuwa haka. Gaskiya, na fi gane ma zuwa kasuwa nan kullum, kullum. Wani kayan in ka siya ka zo kayi a jiya shi zai ɓace ma. Kamar su kayan gwari ma in ka siya kaya a jiya shi zai ɓace ma. Amma kayan da an ɗau da leda wancan ba ya iya ɓace.

Ajiye kuɗi kam gaskiya ba inda bana ajiye kuɗi ta yanar gizo ina ajiye wa. Inna samu kuɗi, in an tura mun kuɗi ta yanar gizo layi san yi ajiyen shi a wani wani kuma ina ciro kuɗi in zo in ajiye a gida in samu ta biya bukata na da shi. Rin ƙananan siyayya, su kayan gwari, su magi, su mai sabulun sha, sabulu da man shafawa, mai dafa abinci, na ka samu duka abubuwan nan ne yasa ina cika so. Amma wani abun kuma inna tarana ina aiki da katin banki na, a ciro kuɗin. Na ajiye shi a cikin banki ran da na buƙata zan ɗauka katin banki in ciro kuɗin, sai zan ajiye shi a gida in zo in ta amfana da shi. Ya taimini amfani, shi ne ke.